To ina jira a layi ne ta hanyar haƙuri. Bana garaje. Idan na zo layi na ga mutane na jira kafin ni. Ƙoƙari nake nema in samu waje a layin in shiga kuma in jira har lokacin kai na ya zo. Nashiga ciki nima a biyan buƙata ta da ta kawoni wajen bana hanzari kuma bana sauri idan naje waje mai layi.

To abincin daida na fi so shine chips. Da chips da kuma noodles, indomie kenan. To ina amfani da chips da noodle ɗinnan sosai kuma haka zalika wani lokacin na kan so a haɗa min shi da ƙwai. To abincin dai da nafi ci shine indomie noodles ne da chips da kuma ƙwai kuma da yaji a haɗe. Wannan shine abincin da na fi so kuma na fi ci.